Wane launi idanunku suke? Eh to akwai launukan idanu kala kala. Akwai brown, akwai baƙi da sauransu. To ne dai zan iya cewa launin ido na fari da baƙi ne, ko ba haka ba?

Kana lullube da bargo? Eh, ina lulluba da bargo musamman a lokutan sanyi. Idan sanyi ya yi yawa aka lulluba da bargo domin kariya daga sanyi. Idan kuma ba sanyi ban fiye lullubabda bargo ba gaskiya.

Kuna da wifi a gida? Eh to gaskiya bamu da wifi a gida. Nakan yi amfani da waya ta ne in jona, en wato ainihin kwamfuta. Da wayata itace wifi dina da ita nake shiga yanar gizo. Nakan kuma jona ta in duba kwamfutata. Sannan kuma nakan yi amfani da data da ke cikin wayata. Wifi abu ne mai matuƙar muhimmanci. Yana taimakawa wurin gudanar, wurin gudanar da aikina cikin jin daɗi da natsuwa. Don haka bana bari in rasa data domin data abu ne mai matuƙar muhimmanci da yake taimaka mun inyi ayyukana cikin jin daɗi da natsuwa. Se de kuma wifi a gida ba kowane yake da wifi ba. Se de akwai gidajen da inkaje zakaga suna da wifi wanda suke anfani da shi Suna, suna yin shiga yanar gizo wato ainihin da shi.

Wane yanayin ɗaki kafi so? To ina son yanayin ɗaki ya kasance akwai fanka, akwai gado da kafet ko kuma a sa leda ko tayal wanda za a sa santa kafet a tsakiya. Sannan kuma ina son ɗan teburi daga gefe wanda zan ajiye kwamfutata. Ina dai son ɗaki wanda yake da ventilation yake da window wanda yake bada iska yadda ya kamata. Ina kuma son ɗaki wanda za a ce akwai fanka ko kuma akwai abin da zai dai bada iska da yanayi mai kyau domin gudanar da ayyukayan yau da gobe.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar magana gaba da gaba da juna, kuma wani lokacin mukan sadarwa a wurin aiki ta hanyar amfani da waya ko kuma amfani da WhatsApp domin ganin mun sadar tsakaninmu.

Wani irin jaka kake kai? To, ni dai wannan tambayar zan iya cewa kamar Hausa ba ta hau daidai ba, balle in ba da amsa. Zan isa, amma gwargwadan yadda na fahimta zan iya cewa jaka ina son jaka kala kala kamar baƙa, fara, maroon, yellow, ruwan wankan tarwaɗa, ruwan shanshanbala da sauransu.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh tabbas ina rufe baki lokacin hamma domin a yana daga cikin koyarwar addini na cewa rufe baki a lokacin hamma saboda kwayoyin cuta da sauransu. Sai dai a lokacin da muna yara aka ce idan mutum ya yi hamma bai rufe ba wai shaidan zai zo ya tofa mishi yawo a ciki to. Ba ni da tabbacin shin wannan zance gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Sai dai a tambayi masana ilimin addini da kuma masana ilimin kimiyyar lafiya. Don haka ko da ba a ce in rufe bakina ba, nakan rufe bakina a lokacin da zan yi hamma ko kuma lokacin da hamma ta bijiru mun.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh nakan yi ciniki a kasuwa a daidai lokacin da aka tsawala mun kaya aka sa farashin da naga zai iya cutar da ni, to nakan yi ciniki a kasuwa. Amma idan naga farashin be ɗaga mun hankali ba, bana takura kaina ice zan yi ciniki a kasuwa. Idan naga kayan da aka sa mun darajar su ta kai kuɗin da aka sa, zan kawai siya sai kaya na a wuce gurin.

Mene ne yake sa ka yi dariya? Babban abin da yake sa in yi dariya shine idan ana barkwanci ko kuma ana yin wasu abubuwa da suke, suke time, suke faranta mun, yakan sa in yi dariya. Akwai kuma abubuwan da idan sun ban dariya nakan sa in yi dariya. Sannan kuma idan na samu kuɗi suma sukan sa in yi dariya. Idan an kyautata mun shi ma yakan sa in yi dariya. Sannan kuma nakan yi dariya idan wani lokacin wani abin ya ban takaici kawai sai in yi dariya. Dariya ta irin takaici kawai a wuce gurin. Ba komai ne yake sa ni dariya ba. Wani lokacin.

Wane irin abincin gargajiya kakefi so? To gaskiya abincin gargajiya da nake so na ɗaya tuwon shinkafa miyar taushe ko miyar kuka ko miyar kuɓewa ko miyar agushi. Sannan ina son dambu ya ji nama ko a sa mishi kifi ko a sa mai hanta. Sannan kuma ina son fate, fatan tsaki shima a sa mashi wake a sa kifi. Sannan ina son tuwon dawa miyar kuka ko kuɓewa. Ina son tuwon masara miyar kuka ko kuɓewa. Ina son teba wacce ake yi da garin kwaki. Ina son, ina son tuwon, tuwon alabo. Ina son sakwara miyar agushi ko kuma miyar taushe. Daidai abinciccikan gargajiya da ake yin su ina so. Abincin da gargajiyan ma da bai dameniba shine ɗanwake. Gaskiya ban da mu da ɗanwake ba. Ina son kuma alala. Alala ma tana ɗaya daga cikin abincin gargajiyan da nake matuƙar so a rayuwata. Tuwo amma za'a, za'a yi magana shi ne tuwo lamba one wanda na fi so. Na jin daɗin tambayan nan ƙwarai da gaske. Dommin an taɓa mun inda yake mun ƙaiƙayi.

Kana cimma manufar tallace tallace. To manufar tallace tallace shine a samu riba, a samu kasuwa mai kyau. Gaskiya nayi mamakin a wannan karan da na, da nayi tallan jakunkuna. Nayi mamakin yadda mutane suka bada himma suka siya.

Me kake yi don ƙara aiki? To, ina yin aiki yadda ya kamata cikin aminci da kwanciyar hankali. Nakan yi aiki a kullum domin ganin aiyuka sun tafi daidai.

Yaya kake magance kokekoke? To nakan magance kokekoke, ina zama in nazarci matsalar sannan kuma in fito da tsarin da zai magance.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, nakan sha ruwa me sanyi a lokacin da ake yin gurjen zafi. Sai dai a lokacin da sanyi ya ɗan buga, agaskiya ba na shan ruwa mai sanyi saboda zai iya taɓa lafiyata. Don haka idan rana ta yi, idan can zafi yay yawa, rana ta take, ana fama da zafin gari, wannan nakan sha ruwa mai sanyi domin sanyaya jikina da maƙoshina. Amma a yanayi irin na yanzu da sanyi yake ɗan bugawa, gaskiya ba na shan ruwan sanyi domin zai iya yi wa jikina illa. Kaman yadda likitoci suke yawan faɗa cewa. Shan ruwa mai sanyi yana da illa ga lafiya. Sannan haka kuma likitoci sun ce. Idan mutum ya yi azumi, musamman da yake ana yin azumi a cikin rana da zafi, idan mutum ya tashi buɗe baki, kai ya sha ruwan sanyi sai ya sha ruwan ɗumi, ya fi lafiya. Sai dai kuma mutane ba sa iya daurewa duba da yadda ƙishir ruwa take musu illa. Su kan sha ruwa mai sanyi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? To wannan tambayar gaskiya zan iya cewa ta yi min tsauri da yawa, mun fahimci inda ta dosa ba. Amma launin jaka ta yakan kasance blue ko ja ko baƙi.

Kana da katin kasuwanci? To! Ban san me ake nufi da katin kasuwanci ba. Ina dai da satifiket na kasuwanci wanda aka yi mana training muka koyi kasuwanci. Ahh, wato ainihin wata hukuma da ake ce mata Sumedan ta yi mana training muka koyi kasuwanci sannan aka bamu satifiket wanda za mu yi amfani da shi domin yadda za mu cike wani fom ko wani yanayi na gudanar da kasuwanci domin bunƙasa tattalin arziki da kuma samun arziki mai ɗorewa. Katin kasuwanci ban sani ba ko a ƙasashen da suka ci gaba ta yiwu za a iya samun katin kasuwanci amma ni dai a halin yanzu ina dai da takardar shaida cewa na yi training an ba ni katin kasuwanci. Ba katin kasuwanci aka bani ba an bani satifiket na cewa an bani horo a bangaren kasuwanci domin gudanar da kasuwanci yadda ya kamata.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To, dangantakata da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau kuma dangantaka ce wadda muke yi muke binta domin ganin an aiwatar da aiki yadda ya kamata. Muna da kyakkyawar dangantaka da abokin aiki. Muna kuma da kyakkyawar dangantaka da shugaban aiki. Yana ba mu umarni mu bi kuma yakan yi mana abin da ya dace, yakan kuma kyautata mana domin ganin aiki ya tafi yadda ya kamata a cikin tsari da nutsuwa da kwanciyar hankali da yadda za'a ciyar da gurin aiki gaba.

Yaya unguwarku take? To unguwar mu zan iya cewa ba matsala muna hulɗa da jama'a, hulɗa ta mutunci da ƙaunar juna. Akan gaisa sanan unguwar mu unguwar gaida, akwai ruwa, akwai wuta. Ko da yake yanzu wutan sau ba'a samun ta yadda ya kamata kamar da amma ba laifi, su kan ɗan kawo. Sannan kuma mutanen unguwar mutane ne masu kirki, masu ma'amala mai kyau. Ana zaune lafiya da kwanciyar hankali da aminci a tsakanin al'umma da kowa da kowa.

Ya wurin aikinku yake? To, gurin aikinmu za'a iya cewa ina aiki a gidan rediyo. Guri ne da akwai jama'a, akwai ma'aikata, akwai shugabannin aiki, akwai bangaren admin, akwai bangaren sutudiyo da ake yin labarai, akwai kuma bangaren da ma'aikata suke zama domin yin mitin, akwai kuma bangaren security masu gadi, akwai masallaci, akwai banɗaki. Sannan kuma ana gudanar da aiki yadda ya kamata cikin jin daɗi da annashuwa da ƙaunar juna. Sannan kuma.

Ina kake aje hotunan wayarka? To hotunan wayata ina ajiye su akan memory ɗin wayata. Wani lokacin kuma nakan kai su Google Drive saboda matsalar ana iya samun waya ta ɓata ka rasa hotuna. Hotuna kuma abu ne na tarihi da ya kamata a adana shi. Saboda gaba ina ajiyeshi akan Google Drive ko a email dina ko kuma akan kwamfutata ko a flash dina. Don haka ko da na kan waya ya ɓata ina da wanda zan ɗauka. Ina da wanda na ajiye.

Wane irin tufafi ka fi so, ka ke fi so? To ina siya ina son tufafi wanda yake mara nauyi. Ina son tufafi na gargajiya. Ina son kuma tufafi wanda yake zai suturce jikina kamar hijabi wanda bashi da nauyi.

Kana kallon inuwar ka? To gaskiya bazan iya cewa ina kallon inuwata ba. A lokacin da muke yara dai mukan kalli inuwar mu amma a yanzu bana iya kula ma da yaya inuwar take balle in kalle ta. Don haka zan iya cewa a da ina kallon inuwata amma a yanzu bana kallon inuwata. Duba da cewa yanzu girma ya zo abin da yake gaban ka shi ya dame ka ba wai kallon inuwa ba. Don haka zan iya cewa a da ina kallon inuwata amma a yanzu bana, bazan iya cewa ina kallon inuwata ba, sai dai nakan ga inuwar wani idan ya wucewa ta gaba na ko ya gitta ta gaba na.

Nawa matashin kake amfani da shi? To matashi ne, shine fulo wanda ake kwanciya barci da shi. Kuma kowane mutum yana amfani da matashin kai guda ɗaya. Sai dai ba zan iya, zan iya cewa ko tambayar Hausar ba ta sauƙa dai dai ba ta yadda zan iya ba da amsa yadda ya kamata. Shi dai matashin kai fulo ne wanda ake kwanciya da shi. Kuma kowane mutum yana kwanciya da matashin kai guda ɗaya. Sai dai kuma akwai matashin kai da yawa waɗanda idan wannan yayi datti za a ɗauko wannan.

Kana fi son bas ko taksi? To gaskiya zan iya cewa nafi son taksi dubada da cewa ita ce ƙaraman mota. Bas kuma za ka ga ana samun cikar mutane da yawa, wanda bana, ban fiye son taron mutane da yawa ba. Amma taksi za ka ga ba mutane da yawa. Don haka nafi son taksi. Ta fi mun daɗin sufuri da kwanciyar hankali. Kuma ita ce za ka iya yin shata da kai da iyalinka ba kamar bas ba. Za ka iya yin shata, ka ɗauke ta da kai ka duk inda kace so. Kai kaɗai ko da mijinka ko da 'ya'yanka ko da 'yan'uwanka ko ma da sauran 'yan'uwa da abokan arziki.

Me kake saya daga kasuwa? To akwai abubuwa da dama da nake siya daga kasuwa. Akwai kayan abinci kamar irin su shinkafa, wake, taliya, macaroni da sauran su. Akwai kuma kayan sawa irin su atamfa, leshi, doguwar riga da dai sauran su da yawa. Akwai kuma kayayyakin bacci. Akwai kayan kwalliya irin su man shafawa, hoda, sabulun wanka, sabulun wanki, tulare da sauransu. Ana kuma iya zuwa a siya irin kayan ɗaki kamar su kujera, TV, gado, katifa da sauran su. Dan ka ina siyan kayayyaki da yawa daga kasuwa kamar irin su iyalin hijabi, kayan sawa, kayan abinci, kayan gida wato kayan ɗaki da duk sauran su. Abubuwan dankwalin yau da kullum ina siyan su a kasuwa.

Kana yin harsashi lokacin bacci? To ba harsashi ake cewa ba, min shari ko na sari. Gaskiya ban fiya yin harsa- min shari a lokacin bacci ba.

Yaya kake shirya ayyuka? To, ina shirya ayyuka daidai da yadda zan gudanar da su cikin sauƙi da natsuwa da kwanciyar hankali da nishaɗi. Don haka ina shirya ayyukana yadda ya kamata.

Wadanne kayan aiki kuke amfani dasu? To akwai kayayyakin aiki da yawa. Kamar misali, ayyukan gida akwai irin su kayan aiki kamar tukunya da ake yin girki, tsintsiya da ake yin shara, sai tsumma da ake yin goge-goge. Idan kuma muka koma ɓangaren misali aiki na aikin jarida, ina amfani da irin kamar su waya ta, computer ta da data ta domin gudanar da kayan ayyukana. Sai kuma akwai kuma kayan ayyukan da ake yi domin girka abinci kamar su irin su tukunya da dai sauransu, da irin su cokali, da irin su ludayi, da irin su gishiri da sauransu.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum domin ganin kwanan wata, domin ganin yadda zan yi in tsara al'amura na, su tafi yadda ya kamata. Sannan mutane da dama sukan duba kalanda domin duba yadda, wato ainihin za su karɓi albashinsu ko kuma kirga kwanakin da ya kamata su karɓi albashinsu, ko kuma a ko wane al'amari da suka sa a gaba suke son aiwatarwa a wani lokaci da suka tsara. Don haka sukan duba kalanda ko kuma wasu schedule schedule da mutum ya tsara a rayuwarsa yakan duba kalanda yau me ya kamata in yi ko kuma yau zan yi abukaza ko kuma gobe zan yi abukaza da dai sauransu da dama.

Me kake ci a gurin aiki? To ya danganta da abin da na samu. Gaskiya wani lokacin na kan tafi da indomie in ba Sani mai indomie ya dafa min. O na manta ma da Sani ashe ya ma ba freedom shine yake dafa min indomie. Wani lokacin kuma in sai shinkafa da miya ko shinkafa da wake da mai da yaji. Wani lokacin kuma in tafi da biskit in dafa shayi sai in sha shayi. Duba da cewa muna da butar dafa shayi sai in dafa shayi in sha. Wani lokacin kuma idan bani da kuɗi sai in hakura ba sai na ci komai a gurin aiki ba sai in sha ruwa kawai. Ta yadda da na dawo gida sai in samu abin da zan ci da sauransu.

Kana koyan wata yare? To wannan tambayar kama tayi ace kana koyan wani yare domin a hausance yare wato ainihin namiji ne ba mace ba. Eh ina koyan wani yare na iya hausa, shi turanci dama na riga na iya sannan akwai larabci da yake duba da cewa ina ƙaunar larabci sannan kuma larabci yare ne na addini na. Don haka ina koyansa domin in fahimci ƙur'anin da Allah ya saukar sannan baya ga haka akwai yaren da nake son in koya kamar fulatanci duba da cewa baba na mahaifiyar sa ba fulatana ce ina son kuma in koyi french ina son in koyi spanish do-domin a duniya waɗannan yarukan sune manyan yaruka sai kuma swahili. Turanci dai shine, shine gaba gaba a duniyance fah amma a addininance larabci shine a gaba. Ina so in koyi shi matuƙa akwai kuma french shi ma yana cikin manyan yarukan duniya spanish ma yana ciki swahili ma yana ciki hausa kuma dama yarena ne wanda na taso na iya shi.

Kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas ina sanya agogo a hannu fa amma a da. A yanzu bana sanya agogo duba da cewa, eh ina da wayar da zan duba lokaci a cikin a waya ta. Agogon gida ma yanzu mutane basu fiye rataya agogo a gida ba. Duk wanda ka ga ya rataya agogo mafi yawanci yanzu ana sa agogo ne don kwalliya ba wai don a duba lokaci ba. Sakamakon wayar hannu ta maye gurbin agogo. In ana za a duba lokaci mafi yawanci da wayar hannu ake amfani domin duba lokaci. To gaskiya zai zai ce wa a da ina yarinya nakan sa agogo musamman a lokacin sallah domin yin ado. Muna kuma jin daɗi idan aka sai mana agogo na sallah. Amma a yanzu bana sa agogo amma ina tunanin nan gaba ba wai don ko in duba lokaci ba sai don ado duba da cewa a yanzu an fi yin amfani da shi domin yin ado.